Gaskiya abin da zan iya faɗa game da banbanci shine Hausa wani lokaci a gefeman mu Hausan iya da sauƙin fahimta wani lokaci kuma ba shi da sauƙin fahimta amma ni dai wanda na iya yi shine Hausan da muke yi a jiha'n mu Taraba shine Hausa da na iya sosai. Sannan kuma zan so in koyo wani Hausa saboda in haɗa banbancin inda zan na ganewa.

Kuzo mu fita. Tatsuniya na ta kama wani yaro wanda shi alkasanci da son yin wasan ƙwallon ƙafa safe, rana, dare, sa'annan kuma ya zo ya dage da yin ƙwallon ƙafan ƙwallon ƙafa. Ta samu ta biya sa so gaskiya wasan ƙwallon ƙafa na da kyau sannan kuma jin tatsuniyar da muke amsawa idan an cire tatsuniya tatsuniyar ku, muna amsawa mu ce "ku zo mu jita".

Gaskiya, yanzu yasan ba wane sauki bane domin watan suna ko da saurayin ya fi ya ci muzic yanzu amma dai duk yadda aka samu aski yashi yana kawo sauki da mawaƙa su da cikin murayi wasu koda gudu duka damu kan ci muzic yan kaba ko da aka yashi yana da sauki a gudanar da ita.

Gaskiya ni wasannin da nake yi na motsa jiki, ina yin wasan shekaru biyu suna wani lokacin muna yin wasan ƙwallon ƙafa, wani lokacin muna yin wasan iyo, shine kalar wasan da suke kamo ne ke musulunci ne ke yin bikin a kasashen su.

Abubuwa da mu ke yi, kullum saboda kasancewa cikin ƙoshin lafiya, shi ne farko, idan mun tashi, mu kan je mu goge, hakoran mu, bayan mun, goga, hakoran mu, se mu je mu, nemi abincin da zamu ci, bayan mu, abinci, se mi wanka, in munyi wanka, se muyi shiri kowa, ya tafi wajen neman kuɗi da zai samu ya, biya bukatun sa, duk lokacin da yake bukata.

To gaskiya kam sanyawa tagwaye suna kam ba abu mai sauki bane. Kamar yadda alace Hassan da Hussaini muka sani amma wani lokaci kuma za'a iya nemi suna da za'a sa musu. Kona Turanci ne wadda ya dace a dinga kiransu dashi kamar James and John ko kuma peter and Paul sune sunayen da za'a iya sa musu.

Ya kalmar a Hausa shine mu kan yi cewa goma, ashirin, talata, arfa'a, hamsin. Haka muke kirarin din saboda mu fahimci juna domin kowane gefen jihar Arewa da a ke yin Hausa suna da nasu yadda suke Hausan su su fahimci junan su.

Eh, ranka yaɗade mai girma, oga, mai iyali, mai sana'a, babban kafinta wanda muke da shi a cikin unguwar mu. Haka muke yi masu kirari mu basu karfin gwiwa da aikin da suke yi saboda su ci gaba ɗayibda kyau.

Kacici-kacici ni abu ne wanda kafin na na kawo ta sai na rungumi mama na, wato amsa in shi ne asha na. Kacici-kacici ni abu ne wanda da safe ina tafiya da ƙafa hudu, da rana ina tafiya da ƙafa biyu, da dare ina tafiya da ƙafa uku. Watan mutum kenan ya yi girma.

Mutanen Gombe suna yin abubuwa da dama. Suna cin abinci mai kyau, sannan kuma ana fita wasa jini, ana fita, rige rige da kuma iyo saboda kula da lafiyar jiki. Saboda haka mutanen unguwan mu sun damu da lafiyar jikin su, sosai suna yin wasa da ita da dama saboda lafiyar jiki.

Labarin da muka ji a yaratake molud din, shine aka gaya mana cewa Indiya ta sha Najeriya kwallo casa'in da tara. Sai suka ce wai idan Najeriya ta sha kwallo sayar, wai wasan din Najeriya za ta yi. Shine labarin da aka bamu yaran takamun. Dan hogo ya bani ko karya bani, mu dai kawai labarin da aka bamu kenan, shine nima nake baku.

Kamar taraba sitin muna kiran taraba sitin cewa gida ne wadda albarku da kuma kyautar Allah ta jefa abubuwan wadda ya kawo ya kyauta mana a zuwa duniya kamar duwasu, kogi da kuma ƙasa mai kyau na yin noma, gaskiya taraba babbar darasi.

Gaskiya rayuwar mu a yau ta canzu sosai, saboda lokacin yarantaka ba mu cika damuwa da ko me zamu samu gobe ko me zamu zama gobe. Mu dai damuwan mu lokacin mu tafi yawo, muje mu buga kwallo, muje kallo ko mu zawo muje kogi, muyi wasa kawai in mun dawo gida mu yi wanka, mu ci abinci mu kwanta. Shine ƙaɗai abin da zamu yi amma yanzu kuma abubuwa da dama da mutum ya kamata yayi a rayuwarsa ya taimaki kansa shi ya sa ba ya yin abubuwa waɗanda.

Idan za a ba ni dama in canza abu ɗaya a duniya, ni abin da zan canja shi ne, na so canja zamanin mutum baya mutuwa ma a cikin wannan rayuwan duniyyar nan. Kuma zan iya samu yadda zan dawo da mutum zuwa rai. Shi ne abu ɗaya da nake so zan iya canzawa duniya.

Na'uran adana wuta sai ya canza yanayi wuta a unguwar mu domin yanzu kowa ya koma amfani da sola saboda yana taimakawa sosai sai kuma baya buƙatar wani ƙarin kuɗi wai a ajiyan kuɗin wuta a ƙarshen wata. Saboda haka gaskiya maman mu na iya kuka da muka Allah ya tallafa mana da arziki mu samu mu saya.

Ko abinci mai yaji sosai. Dalilin da ya sa na fi son abinci mai yaji sosai saboda abinci mai yaji yakan sa ni ƙara son cin abincin. Yana ƙara bani daman cin abinci sosai sannan kuwa yana sa ni in sha ruwa sosai idan na gama cin abinci. Shi ya sa na fi son abinci mai yaji sosai.

Ba wani kan zuwa yayi ba. Shekara goma da suka ina a unguwar mu gaskiya kwalta da hanyoyin su basiu da kyau. Amma yanzu kam gaskiya akwai hanyoyi sannan kuma wurin ya dawo birni ne kyau sannan kuma zan samu makarantu da kuma rigilan jami'ar tsaro da kuma wurin filin ball da kuma wajen wasan yara da dama a cikin unguwar mu.

Ya wani kala biyu ne kawai. Inda muna da flyover da kuma ɗan ƙaramin walkover wanda ake amfani dashi a tsallake ƙwalta bayan shi bamu da wani kalar hanya. Sa'an nan kuma mu ba mu da hanya ko na jirgin kasa. Ya unguwa ma hanya da yake bi ya unguwa ma bai da kyan gani haka muke lallaɓawa.

Gaskiya saboda haka abubuwa da yake sa ake iya haɗa Hausa da Turanci idan ana yin wasu maganganu. Saboda ba komai ba ne, mu muka gama sanin fassaran sa daga Hausa zuwa Turanci. Waƴansu abubuwan ɗin dole ne mu faɗe su da Turanci, idan muna faɗan su domin muma bamu ma gama iya Hausan ɗin ba domin Hausa ba shi bane asalin yaren mu a garin nan.

Matan garin mu suna taruwa ne a bakin kasuwa saboda murna da shagali, domin a bakin kasuwa wurin da inda ake yawan haduwa mai angwaze fitowa sarki zai iya fitowa a hirawa a yi shagali a yi hira na lokacin a yin aure ma gudun.

A'a rawan zamani ya fi sauƙi to rawan gargajiya kuma wannan shine wanda muka taso muka samu iyayenmu suke yi wadanda kuma shima yana da nasa karansa yadda yake yinsa. Kuma ni wanda nake so na yi shine rawan gargajiya saboda shi zai tayani nuna cewa ni ga gari da nafi kuma ga yaranda nafi.